Kana iya rera waƙa? Na iya rera waƙa mana. iNa na miji bazan iya rera waƙa ba. iNa mai soyayya bazan iya rera waƙa ba. Bari in rera ma waƙa ka ji. Da ma da ke na fara haɗuwa, da na yi aure tun tuni. Da ma da ke na kai ga ruwa, ni ma ni ke na burge ni. Wayyo. Soyayya na da daɗi, lubayya na da daɗi, aure yana da daɗi amma da ke ta fi daɗi. Oh. Soyayya na da daɗi, aure yana da daɗi, dogayayya na da daɗi amma da ke ta fi daɗi. Waiyo. Oh, oh. Wayyo. Ka ji ko? Ya ka ji wannan waƙan? Daɗi gari shi. To ina rera waƙa fa. To ni ma mana musu ma tin waƙa. Inna ji kawai ina aiki, zan yi aiki, zan yi aiki waƙa. Idan zanyi zane waƙa. Inna jikin ya mun shuru waƙa. Ina chat da wayana ina yi waƙa. Komi waƙa. Ina son waƙa waƙa da ma. Eh ina rera waƙa. Inna so bana ina daɓai wa waƙa ko ina yi waƙa ko. An yi ma mana guntugun tun artist ne ba. Ana turawa pim Banga, Banga on top Banga. Kai. Malan biyu mu wancan ma ina biya ne. Bayi kai ma. Shine kuwai inaga ban dashi. Da na da talent ba. Da kuma talented in da ko that's my calling. Oh God. Kai. Da na yi broba. Ka bar magana ka wai nida nake son waƙa. Ai bakar ma. Ni masoyi son waƙane. In rera inji wanda ya ko ƙarin in yi ya ba. In zo na inji, inji, inji waƙan shi. Kai ina son waƙa bazan yi karya ba. Bazan yi karya ba ina son waƙa. Allah ni na ma waƙa. Da ka ji waƙa na? Kai rating tun waƙa na naga ɗaya har zuwa ɗari ka yi tun waƙa na. Da ma da ke na fara haɗuwa, da na yi aure tun tuni. Da ma da ke na kai ga ruwa, ni fa ni ke na burge ni. Waiyo. Soyayya na da daɗi, aure yana da daɗi amma da ke ta fi daɗi. Waiyo. Soyayya na da daɗi, aure yana da daɗi amma da ke ta fi daɗi. Waiyo. Da ka ji na kashe ma. Kai na. Allah ya bamu baiwa, Allah ya bamu baiwa, Allah ya bamu baiwa, Allah ya bamu baiwa mun waƙa. Allah ya wuri waƙa ko ka. Allah ya yi waƙa. Ka bar magans ka wai Ai Allah. Bari yi ma waƙa na turanci tun. Ni mai waƙa na soyayya. Waƙa na soyayya. Bari mun gani yau. Waƙa na yini Fulani. Follow up on this. Aa no bari inyi na kai. Kai. Da Allah me gida. Kope, kope, kope, kope, kope. Put my mentor for higher service. Follow me enter go show you the magic. This your backside can I grab it? After three rounds you ruined the service. Kaduna babe she like to put it all in. Awulo raging police collect money. Follow one with like rich my journey Alati 1K dorime they call me. Wetin dey do me girl inside na movie. Awolo no kinye na tijegbodi. Baby yan na My moody baby yan Luwi. Ah obebi this your yansh she dey scatter My Moody Jebiyan na finish scatter kabuji. To water no gya finish ashalabudi. Kasala fuji. Kope, kope, kope, kope, kope. Oya bendown kope, kope, kope, kope, kope, kope. Oya wide am kope, kope, kope, kope, kope. Oya benda kope, kope, kope, kope, kope. Oya waida. Kai. Da Allah me gida. Da ka ji. Banga on top Banga wannan turanci ne ma. Kai mun afuwa dan na yi da turanci. Amma ka ji shi ka ji daɗin ta. Ni da waƙa? Ah. Ai ni wasu mutane sunace anya bazandage inyi artist innan ba kuwa dan sunga yanda nake son waƙa. Ba ina son rera waƙa. Mutumina na ka bar magana kawai. Ni da waƙa? Kai. Allah ya taimake mu. Kaman ni na fitar da waƙa. Allah ya taimake mu. Ta mina.

Sau nawa kake sarƙake gidanku? Kaka gidan baya nakan tsarƙake shi da yawa, ban tsarƙake shi ba. Ai ko don ɗan kakan kammala kanmu, ta yau aka tsarƙake gidan mu. Da yawa masu da yawa, ni yaron ciyar kirga. Har ya kai wani dan ya sarƙake wasu goma, so ashirin ma ni zan yi. Eh ya sarƙake gidan mu. So kwata-kwata zan je na saka gidan mu baɗi. Dan ya ga mutane baƙi gofan jiya. Zanai na ji ya hana masu, masu tsawa baƙi gofa ma ko musu ne. Sarƙa gidan mu. Na sarƙake shi sau dubu, sau dubu. Na baranci mara naka a kan wani. Amma yana kuka riga, yana kuka riga. Yana sarƙake gidan mu.